Tabbas, a iyalinmu akwai aikin yanda aka kakkasa shi. Saboda na kasance ina da 'yan'uwa mata guda uku, to ana son kowa ya dinga yin aikin shi. Da maman mu ta kan bama kowa aikin da taga dama yau tace wannan yai shara wannan ya wanke bayi wannan ya wanke kwanuna wannan yai girki yau idan wannan yayi wannan, gobe wannan yayi wancan. Sai yazo ya kasance wasu suna ganin kamin ba a yi musu daidai ba, sai mahaifiyar mu ta zaunar da mu kowa ta kasabta mana aikin ta ce wannan zai dinga yin shara na sati ɗaya. Misali kamar ni za a ce wannan satanni zan dinga shara cikin falo, in shara cikin gida, aiki na shara, in shara waje da cikin gida da ƙwar gida da ɗakunan gida duka. Sannan kuma ƙanwata mai biyu ta kuma zata ringa wanke bayi a wannan satan. Aikin ta kawai bayin gidan nan, gariye bayi za ta wanke shi, tas inye datti ta wanke. Akwai wanda ita kuma a wannan satin aikinta shine tayi wanke wanke wanke kwanunkan abun da akaci ita kuma nata aikin kennan akwai wanda kuma nata ƙaramar ƙanwar mu sai aka ba ta aiki mai sauƙi. Sannan ita za ta ringa goge irin su TV, centre table da su glass ɗin winduna da su dining table da side mirror duka. Ita sai aka bar mata aikin goge goge saboda ita ƙarama ne sannan ya fi sauƙi. Sannan akwai wacce aka bar mai girki gaba ɗaya, wanda ita a satin ita za ta dinga yin dukkan girkin gidan. Haka aka tsara. Sannan yanda aka tsara abun, ba wai kawai tan da ke zaki dinga yin girki shi ke nan. Har abada ake zaki ta yi ba a'a. Aikin yana jujjuyawa. Misali in ni na yi wanki wannan satan, to wannan satan sai a juya wannan aikin yin koma wurin wane. Idan misali ni wannan satin ni nake shara me bi mun tana abinci wani satin sai a bani abinci me bimun abata shara saboda yanda 'yan'uwa suke, kar su ce an sa an cuce su, kar su ce an ba su aiki mai wahala, kar su ce wannan ta ce an ba ta aiki mai wahala, wancan an ba ta mai sauƙi. Shi ya sa ba a ba ma kowa aiki na dindindin ba, sai ake jujjuya abun. Ke nan dai aikin yana juyawa kowane wata. Kasance wan mu huɗu ne a wata zakai aiki gaba ki ɗaya aikin idan wannan satin ka yi girki, dole wani satin yazo za ka shiga sawun masu yin wanke wanke. Wani satin za ka shiga masu yin shara. Wani satin za ka shiga cikin masu wanke bayi. Sannan mahaifiyar mu idan ta ga dama wata zubun da kanta ta kan sa hannu ta taimake ka. Misali kamar yin girkin, yin safe rana, dare, ƙila in ba ka nan ko in ta aike ka kafin kada za ta fara rage maka aiki. Ta kan yi haka amma dai mu muke yin abin mu. Sannan idan ta ga dama idan aka yi shara, in guri ya ƙare datti in ta ga dama, za ta share dukkan aikin da aka raba mana. Mahaifiyar mu ce ta raba mana. Sannan kowane sati yake canzawa. In wannan satin wannan ne ta yi girki, wannan satin za a ba mu wata. Haka ake yi saboda kada kowa ya ce an cuce shi. Sannan bayan haka mamanmu wata zubun takan ce wannan satin wane ta huta ita za ta yi. Saboda likawi irin tausayi da jin kai irin na mahaifiya. Bayan wannan kuma muna yin wanki. Shi wanki ba a sashi a lissafin aiki na kullum wanda aka rarraba. Kamar misali yanda kullum kowa ga abin da zai yi. Idan misali ace wannan ta gama sharan ta, wannan ta yi wanke wanken ta, wannan ta wanke bayin ta, wannan ta yi abinci, to sai a tattaro duka wanki a ci a taru a yi tare. Shi wanke kayan mahaifiyar mu da mahaifin mu tare muke yin shi. Kowa ace ɗauka wanke, ɗauraye kuma shanya. Haka muke yin wannan tsarin amma mun fi yin wanki ranar Asabar ko ranar Lahadi. Wannan shine tsarin da mahaifiyar mu ta yi mana kuma mu.

Inda muke zama yana cikin garin Kaduna. Ana ma gurin suna da Mando. Mando shahararren unguwa ne wanda kowa ya santa ta daɗe da kafuwa a cikin jihar Kaduna. Sa'an nan, an zo an ƙara yin wani filaye daga bayan ta wa'inda da filayen gwamnati ne aka zo ana seda ma al'umma. A wannan bayan gurin muka je muka siya fili muka yi gini. Bayan Mando, waɗannan filin gwamnatin suke, suka seda ma masu buƙata suyi gini. Muna ɗaya daga cikin waɗanda suka siya domin gina gidanmu. Kasancewan shi sabuwar unguwa gidaje basu cika a gurin ba saidai gida dad ɗaya ba a gama cika ba idan ka ga ɗaya gida, biyu, uku zuwa huɗu, na gaba za ka iya ganin katafaren fili. Domin wasu yanzu suke saya, wasu kuma basu siya ba. Sannan babu cunkoso sai dai muna fuskantar matsaloli saboda wannan rashin ginin da bai cika ba. Mutane kan yi amfani da filayen nan da ba a yi gini ba su rinƙa yin noma. Sannan kuma ba a cika son a yi noma ba saboda yana kawo ɓarayi su aikata alfasha da kuma rashin tsaro. Saboda idan guri yayi duhu, akan samu tarzoma. Waɗanda suke maɓarnata sukan samu gurin fakewa. Sannan banda wannan akwai waɗanda sun fara gina gidajen su sun kai kamar rabi sai su bar shi. Akan samu 'yan shaye-shaye su shiga ciki su ɓoye suna shaye-shaye. Wasu hatsi ba haya a ciki, wanda duk ba abu bane mai kyau. Unguwan da muke zama unguwa ne mai daɗin zama. Akwai ƙabilu daban-daban. Za ka iya koyan ilimin darasin zaman rayuwa saboda wannan unguwa, saboda ta haɗa mutane daban-daban. Akwai musulmai, akwai waɗanda ba musulmai ba. Akwai Hausawa, akwai ƙabilun kudu, wanda kowa dai ya zo ya ginin shi ne an zauna ana mutunci, ana mutunta juna. A inda muke zaune akwai maƙotan mu daga jikin gidanmu guda biyu a jere daga dama. Sannan akwai guda ɗaya daga hagu. Ba mutane a ciki an fara ginin an tsaya. Wannan ginin da aka tsaya yana kawo mana ƙalubale domin akan samu bata-gari ko in sun yi sata su zo su ije ko su shiga su yi shaye-shaye ko su shiga su yi ba haya. Wannan abun yana cutar da mu saboda wani lokacin za ka ji waran ya buso maka har cikin gidan ka. Daga gaban gidanmu ta gabas kenan akwai gidaje a jere su a cike suke babu wani fili wanda ba a gina ba. Gabaki ɗayan su ba Hausawa bane amma muna zama muna mutan-muna mutunta juna. Daga can tsakiyan kuma akwai katafaren bishiyar mangwaro wadda duk shekara yake zuba manyan 'ya'ya. Sannan idan rani ya zo zai zubar da tsofaffin ganye sosai. Bolan gabaki ɗaya sai ya dawo gaban gidanmu sai mun yi dakon kwashewa. Sannan sai ye ƙara tufo da wani ganye. Sannan kuma idan damina ta zo za a ga 'ya'yan mangwaro da yawa. Wani lokacin mu kan je ƙarƙashin bishiyar mangwaron nan mu zauna domin mu hira domin yana ba da wani iska mai daɗi da ni'ima. Sannan unguwar tana nan tana cika a hankali domin mutane a hankali suna ta gano unguwar saboda wani bai san unguwa me damuwa, bai san unguwa me hayaniya. Tuɗe yake sabuwar unguwa ce ba cikakken mutane. Akwai shiru sannan akwai tsaro. Daga saman unguwarmu kaɗan akwai inda aka yi katafaren ginin sojoji inda ake musu horo sannan aka musu asibiti a ciki. Har asibitin ma kai da ba soja ba za ka iya ka je asibitin domin a duba ka. Saidai yanada tsada amma sunada kwararrun likitoci kuma sunada sunsan aikisu sunayin abin da ya kamata. Kasancewan zuwan wannan gurin sojojin ya sa mutane suka ƙara sha'awar gurin saboda duk inda aka ga wannan gurin sojojin ana tunanin za a samu cikakken tsaro kuma nan gaba ana tunanin zai zama babban birni. Kwanan nan ake gina guraren gidan sojo-sojojin custom watan quarters ke nan. An gama ginin kaɗan ya rage ƙaddamarwa kawai ake yi. Ƙara ganin an yi custom quarters a wurin ya sa mutane suka ƙara mai da hankali a gurin nan. Suna ta yin gine-gine. Sababbin gidaje ana nan ana yi. Filayen da da aka bari an bar su duk an zo ana tayin gini. Ko ɗazu na fita na.

Akwai sana'a da dama da nake son na koya. Domin a rayuwana ina son in ga na iya abubuwa da yawa, sannan ina so in ga na dogara da kaina. Ina son inga na iya abubuwa daban-daban na rayuwa, tun daga sana'an hannu, abubuwan intanet da sauransu. Sana'ar da take birge ni ita ce sana'an turaren wuta. Abin da ya sa nake son turaren wuta saboda Allah ya yi ni da son ƙamshi. Sannan yana kawo kuɗi da riba sosai. Yana da tashe saboda sana'a ne wanda baya kwantai. Sannan kuma abin da ke ƙara sa nake son wannan sana'an saboda shi turaren wuta ko in kin yi shi, kin ajiye shi zai daɗe bai lalace ba. Ba kamar sauran abubuwa ba. Wani lokacin idan kana sayar da abun da yake lalacewa da wuri, kana saurin yin asara saboda idan ka yi shi zai daɗe bai in aka ba a saya ba daga ƙarshe zai zo ya lalace. Amma shi turaren wuta har shekaru goma yana yi ba abin da ya sai dai ma ya ƙara daɗi. Akwai shekarar da na so in shiga wani online class na haɗa turaren wuta, amma kasancewar ba ni da kuɗi ya sa ban shiga wannan class in ba in koyi turaren nan. Abin ya mun zafi saboda na daɗe ina burin wannan sana'a. Na samu ra'ayin wannan sana'a ne kasancewar ina son ƙamshi. Ko da yaushe gidanmu cikin ƙamshi yake. Na ce to me zai sa kullum in dinga sadaukar da kuɗina ina saya? Me zai sa kowa ya iya waɗanda suke turaren nan fa mutane ne kama na. Me zai sa nima ba zan koya ba kawai in daina kashe kuɗina kawai in dinga haɗawa. Sannan na ce daga nan sai in fara sana'an. Tunda na ga mutane na so kusan mutane kashi saba'in cikin ɗari suna son turare mai ƙamshi musamman mata, turaren wuta da turaren jiki. Ina son sana'an saboda yana kawo riba sosai. Har gobe ina da burin yin sana'an turaren wuta. Ko ba 'a jima ba da naga wata baiwar Allah daga maiduguri tana saida turare. Da yake su maiduguri an san su, asalin su, sana'ansu ke nan wannan harka na turare. Kusan kowani family ana samun masu sayar da turare. Su kamar ilimin abin ma su suke da shi sun gaje shi. Sun gaje shi a al'adance da ilmance ba haye su kai ba. Da akwai waɗanda su ba su san kan yadda ake yin turaren wuta ba. Su dai kawai burin su kawai su samu kuɗi. Shi kuma sana'a ba haka yake ba. Sana'a yana so ka goge a ilmance, ka goge a yadda asalin abin yake domin sai da abu mai inganci shi zai sa ya ɗaure, shi zai kawo maka kwastomomin da za su saya. Waɗanda ba sa yankewa saboda duk wanda ya zo ya siya ya ji daɗi. Dole gobe zai dawo. To ba na so in je ina koya a wurin waɗanda ba su san kan abun ba. Shi ya sa na nemo wannan matar 'yar Maiduguri wanda ta san harkar turaren sosai waɗanda su gadan abun su kai a al'adance da ilmance. Ba ni da kuɗin da zan shiga online class sannan ba ni da kuɗin da jarin da zanyi. Dan da na so in koyi turaren ne tun daga farko. To da na ga ba ni da wannan kuɗin sai na ce bari in fara da jari. Na tambayi matar nan da ƴar kuɗina dubu goma na ce ta bani turare a kan sari in fara saidawa. Don na san idan na sara, idan fara cin riba a hankali a hankali ina ijiye wannan riban yau da gobe na san zan zo in haɗa kuɗin da zan zo nima in fara haɗa nawa. Matar nan ta yi ƙememe ta ce sam wannan dubu goma ya yi kaɗan domin a bani sarin turaren wuta. Saboda akwai turaren jiki, akwai na gashi, akwai na kaya, akwai na bayi, akwai na ɗaki, sannan akwai na sutura. Idan tace zata bani, wanne zata ba ni? Nace to, babban magana. Duk da haka ban ƙasa a gwiwa ba saboda burina da wannan sana'a. Na ce mata to don Allah za ta iya dinga ba ni. Ina tallata mata misali idan na ga ta saka turare a dubu biyar nima sai in saka in ƙara ribana idan ana so sai in zo in ɗauka ba ni da jari. Kaman dai ina ƙara tallata mata kasuwancin ta ne tana ba ni riba. Anan ma matar nan ta ce sam shi ma ɗin da sharadi sai na ajiye kuɗi. Zunzurutun kuɗi nera dubu ɗari biyu. Abin ya mun ciwo. Har gobe ina da burin koyan sana'an turaren wuta har jibi.

Lallai kan bikin aure ana kashe kuɗi sosai, sannan kowane gari musamman a arewacin Najeriya da yanda ake kashe kuɗi. Akwai wasu jahohi wa'inda suka fi wasu jahohi kashe kuɗi a bikin aure. Sannan kowa yana kashe kuɗi ne daidai aljihunshi. Idan kana da kuɗi zaka kashe iya daidai ƙarfin ka. Haka dangin amarya ko wannansu yana iya bakin ƙoƙarinshi. Tun daga dangin amarya da dangin ango kowannansu yana ƙoƙarin hidim tawa a biki. Daga dangin amarya idan biki ya ƙaraso akan saima yarinya kayan kicin watau tukwane wanda zata ɗinga girki a ciki, cokula na cin abinci, kwanuka na zuba abinci, ana sai mata kayan gida irin na bokatai, na wanki da wanke wanke da aikin gida sannan akan siya mata tsintsiya da abun kwashe shara. A arewacin Nigeria a al'adan bahaushe yarinya akayi mata kayan ɗaki irin su gado da kujeru na zama. Wasu suna zuwa da abun kallo watan talabijin wasu har da firiza ake kai yarinya. Sannan akan siya garan abinci a kai mata kamar shinkafa buhu ɗaya, taliya katan ɗaya da in taliyar indomi, man gyaɗa, manja, magi, daddawa, siga har da daddawa da bushashshen kuɓewa da kuka akan sa a robobi. Akan tafi da wake sannan da garin tuwo na zamani da garin tuwo na masara duka ana zuwa dashi. Akan daka ma amarya yaji domin ta samu na amfanin gida. Wannan al'ada ne na bahaushe wanda akeyi a dangin amarya. Su kuma dangin ango inda suke kashe kuɗi shine tun daga fari neman aure, ango zai kawo kuɗin gaisuwa. Wannan kuɗin gaisuwan ya danganta da yanayin garin da kake. Kamar garin Maiduguri kuɗin gaisuwa kaɗai yana kaiwa dubu ɗari uku zuwa dubu ɗari biyar. Kamar irin su Zamfara da wasu gari Sokoto yana kaiwa dubu ɗari uku. Amma daga Zaria, Kano da Katsina kuɗin gaisuwa nada sauƙi wasu har dubu hamsin ake ba dawa zuwa dubu ɗari. Bayan an kawo kuɗin gaisuwa sai a kawo kayan saka rana watan in aka kawo wannan kayan yana nufin cewa za'a saka ranan biki kenan. Bayan an zauna tsakanin dangin amarya da dangin ango anyi yarjejeniyar ranan da ya dace a sa bikin auren. Wannan kayan saka ranan wasu sukan ce a basu kuɗi wasu sukan ce a basu kaya. Kamar kayan da ake kaiwa akwai shinkafa, akwai dabino akwai sweet. Amfanin saka dabino da sweet idan aka gama za'a ƙuƙƙulla a leda a raba ma dangi, maƙota da ƴan uwa. Wannan yana nuna shaidan cewa ku sheda cewa wance zatayi aure sannan ga ranan da aka sa. Watan an baka goron gayyata kenan kasan cewa akwai biki a gaba. Sannan ana saka su fitulu wata rechargeable, ana saka buta, ana saka manja, ana sa man gyaɗa, ana saka kafet ɗin tsakiyar ɗaki, ana saka kettle sannan ana saka, ana saka torchlight, ana saka slippers na zaman tsakar gida sannan da manya manyan bawowi, bawo na aiki. Kowane gari da al'adansu wasu kamar irin 'yan Maiduguri suna da tsadan aure. Irinsu sukan ji har da katan katan ɗin biskit da katan katan ɗin ruwan gora da abin sha. Sannan a ranan da za'a kawo wannan kayan sa ranan su kuma dangin amarya zasu tarba dangin ango da kayan kwama lashe irin su cake da su dabino da su samosa, spring roll, ruwan sha sannan za'a yi musu abinci. Idan aka kawo wannan kayan sa ranan sai a basu kuma dangin amarya su bama dangin ango wa'inan kayan kwamalshen har da su nama da kaji. Sukan tafi dashi har da ruwan gora da ruwan abin sha. Haka za'a tafi ana sanya juna-juna albarka. Sannan bayan an gama za'a ce dangin ango da dangin amarya suzo a zauna a ga ranan da ya dace a saka. Daga nan shikenan sai a yanke ma ango sadaki. Daga nan ne idan ƴan uwa suka san ga biki, dangi kowa zai dinga kawo nashi gudummawan domin taimakon dangin ango su ma dangin amarya su rinka taimakon iyayen amarya domin, domin taimaka mata. Sannan miji shi zai kama hayan da za'a saka amarya. Sannan wasu a cikin dangi sukan yi ƙirƙiri.

Tabbas, akwai tafiyoyin da mukayi da mamana wanda nake kuruciya ina tunawa a lokacin za mu je ƙauyen garinmu ba zan taɓa mantawa ba. Tun ana kwana uku saura, muyi tafiya. Mama na ta fara min shirye shirye. Ina ƙarama sosai amma ina tunawa wasu abubuwa. Mama na ta fara min shirye shirye, ta mun sabon ɗinki, ta mun kitso, ta mun lalle wanda ake kira da ƙunshi. Sannan ranar da za mu tafi aka mun girki aka saka a kula saboda ko da na ji yunwa a bani abincin. Aiko haka akayi muka je tashan mota muka biya kuɗin mota muka hau mota muka kama hanya. Muna cikin tafiya inata ganin dazuka wani lokacin mu wuce dabbobi irinsu shanu, akuyoyi intajin daɗi ina ganinsu ina tsalle ba zan taɓa manta wannan tafiyan ba saboda wannan abincin da mama na ta dafa man mai daɗi sannan da abinda ta gani sai ta nuna mun ta ce mun ga kaza, ga kaza, ga akuya, ga shanu ko wani abu. In ta jin daɗi ina tsalle. Sannan in sau muka sauka a garin muka je wurin kakan mu. Kakan mu ta mana sakwara abinci mai daɗi ta kawo mana. Ƴan garin kowa yanzu yana ta murna baƙi sun zo. Kowa in zai zo a bunka da ƙauye akwai haɗin kai. Sai an kawo mana abinci. A lokacin abinci sai mun ture nama ko ba a cewa komai da kaji da agwagi. Me yanka agwagwa me yanka kaji duka, saboda yawancin su suna yin kiwon kaji da agwagwa shiyasa bai masu wahala. Me yanka kaji me yanka agwagwa haka za a kawo mana abinci kullum irin su wara su fura da nono awaron nono abubuwan da ba ma ganin shi a birni su dafaffen gyaɗa. A lokacin dafaffen gyaɗa muna ganin shi da tsada a birni amma a nan kakan mu ma tana da gonan gyaɗa sai mun ci mun ture sannan sakwara doya yana da daraja a birni amma da muka je wannan tafiyan mun ci doya har da sakwara hatta banza. Sannan kasan cewan garin akwai rafi. Akwai kifaye sosai akwai masu sana'an kamo kifi. Mun ci kifi sosai. Kifin da muke siya da daraja a garin mu a cikin birni amma da muka je ƙauyen garin nan namu lokacin ƙuruciya na ci kifi har sai da nai amai. Na ci shi ya hau mun kai sosai. Ina tuna wannan tafiyan ba, ba mu taɓawa mantawa duk da ina ƙarama amma abubuwan yana dawo mun sosai ina tunawa saboda kalan ciye-ciyen da mu ka yi. Na ji daɗin wannan ciyeciyen saboda wasu abubuwan ba ka ganin su a birni sai a ƙauye. Sannan abin da ke ƙara tuna min da wannan tafiya yanda muke zuwa bayan gari kasancewa ƙauye ne. Za mu je samo mangwaro sannan suna da rafi nan zamu je muyi wanka a gefen rafi. Abin yana burge ni saboda mu a unguwan mu babu shi babu rafi. Yawancin rafi muna jin labari ne sannan muna gani a waya amma yau ga zahiri gani ga rafi ba na taɓa manta wannan tafiya. Sannan na kambi yaran ƙauye tsinko su malmo da mangwaro. Abin na mun daɗi saboda mu unguwan mu inda muka fito ba mu da wasu bishiyoyi amma da muka zo ƙauye wannan tafiyan haka za mu je da karambani in ba sauran yara mu hau bishiya. Sannan muna zuwa ɗebo ruwa a rafi. Mu gidan mu muna amfani da famfo ne to da muka yi wannan tafiyan akan aike mu mu je mu ɗebo ruwa da kwarya. Sai na ga abin daban ya burge ni mun zuwa rafin nan yanda ake zuwa ɗebo ruwa a rafi abin ya ƙayatar da ni saboda ban taɓa gani ba yawanci na sai dingan shi a film. Haka muke zuwa, to wannan tafiyan da mu kayi da mahaifiyarmu zuwa ƙauyen garinmu bana taɓa mantawa sanda nike kuruciya da wa'innan abubuwan kayan daɗin da ake ka kawo mana sannan da wasan da nayi da yaran ƙauye da muka je samo su mangwaro da su ɗebo ruwa duka yana nan a ƙwaƙwalwa na. Har yau ina jin kaman amaimaita wannan zamanin na ƙuruciya duk.

Akwai kaya da yawa da na sha siya a yanar gizo amma kasancewan yanar gizo wuri ne na sana'a da wasu suka maida shi. Sannan akwai masu gaskiya, akwai marasa gaskiya. Akwai waƴanda suke amfani da wannan daman su damfari mutane. To sai mutum ya yi taka tsantsan sosai. Sannan sana'ar sayan abu a yanar gizo yana da kasada, saboda wani lokacin za dai ka sayi abu ne tunda ba wai ka gani a zahiri bane kuma wani lokacin waya yana ƙara ma abu kyau ko kuma ya ƙara mashi girma ko kuma ya canja mashi kala. Abin da ka gani ba shi zaka gani ba. To dole sai kayi taka tsantsan duk da irin wa'innan abubuwa. Na sha siyan abubuwa da dama a yanar gizo. Misali, na taɓa siyan kaya amma ita na riga na san ta amma muna da nesa. Na san cewa ba za ta cuce ni ba. Naga ta ɗaura kayan yadi ne wanda mata ke ɗanƙawa. Na ga ya mun kyau. Na tambayi farashin naga zan iya siya. Na tura mata kuɗi ta account sannan ta ba ma mai abin hawa ya kawo min har gida. Na ji daɗin wannan siyayyan saboda abin da na gani sak shi aka kawo min. Sannan akwai wata wanda muka taɓa haɗuwa a wani group na yanar gizo. Ban san ta ba amma dai yanda naga mutane suna yabon kayan ta, sannan suna cewa zan sha siya. Na san cewa lallai ba ma damfariya ba ce. Ita kuma tana sayar da kayan kicin ne irin su tukunya, cokula, plates da kayan duk wani abin da ake amfani da shi a gida da kicin. Na ce to zan siya wani abun niƙa kayan miya. Ya birge ni, ya bani sha'awa. Tunda naga mutane sun yarda da ita kuma mutane na maganar ingancin kayan ta, na tura mata kuɗi. Ai kuwa aka ba me mota. Na biya kuɗin mota daga Kano zuwa Kaduna. Amma fa an samu matsala a wannan saboda abin da na gani a hoto daban abin da na gani a zahiri. A hoto ya nuna ƙato amma a zahiri sai ya nuna ƙarami. Ni na zata zan gan shi da girma. Yanda na gan shi a waya ashe abin ba haka yake ba. Siyayya a yanar gizo yana da hatsari sosai saboda na ɗaya idan a zahiri ne idan kaje sai ka ga abun in yi maka, zaka biya kuɗi. Shi kuma na yanar gizo kasada ne kawai. Zaka siya abune idan bai maka ba, wani lokacin basa taɓa maida ma da kuɗin ka. Indai ba mutum ya san ka ba ne, duk abun da ka gani to shi kenan. Hakanan zaka yi haƙuri. Wasu kuma sukan shiga rigar mutuncin wasu. An sha samun wa'innan da suke cewa suna sayar da kaya amma damfara ne. Ba sayar da kayan suke ba, damfara suke yi. Akwai wata ƙawata, ta taɓa ganin ana sayar da, ana sayar da turaren wuta masu ƙamshi. Abin ya birge ta yanda taga ana yabon me turaren wuta. Ashe to wa'innan da suke yabon ta, ta biya su ne saboda ta yaudari mutane. Ta ce ita na da gaskiya. Ta tura mata kuɗi ta ce to, za ta turo da direba ya kawo mata wannan saƙon turare. Kwana ɗaya shiru, kwana biyu shiru ba labari. Idan ta kira waya ba ta ɗauka daga ƙarshe ta yi blocking ɗin ta. Sai ta gane cewa lallai wannan matar ma damfari ya ne. To siyayyan kaya a yanar gizo gaskiya yana da kyau sannan bayi da kyau. Wani lokacin daɗin ahi ana sayar da abu unique wanda ba lalllai ka gan shi a kasuwa ba amma kuma kasadan shi yafi sauƙin shi yawa, saboda sau da yawa abin da ka gani a waya ba shi kake gani a zahiri ba. Wani lokacin sai sun yi editing ɗin hoto an ƙara mashi haske, an ƙara ma kaya kyau sai ka zo ka ga abin da ka gani a waya ba shi ka gani a zahiri ba. Har ma gara ka siya abinci, yawanci abinci abun da ka gani shi ake ba ka. Idan aka bani zaɓi zan ce gara in siya abu a zahiri da in siya abu a yanar gizo. Domin na zahiri sai ka taɓa ka gani, ka tabbatar ya maka zaka ba da kuɗi. Shi kuma wancan kasada ne kawai. Kuɗin ka kake fara bada wa kuma ba lallai a dawo ma da shi ba lo da wannan wanda ka siya bai maka ba.